Na fi son gudu na tsakani wanda ake cewa medium, domin yana ba da iska mai kyau ba tare da yin hayaniya sosai ba. Idan yanayi ya yi zafi sosai, zan iya ƙara gudu zuwa mai ƙarfi, amma idan sanyi ne ko dare, ina rage shi zuwa ƙasa domin samun kwanciyar hankali.

Eh, ina son cin abincin titi lokaci lokaci, musamman idan yana da tsafta kuma an shirya shi cikin kulawa. Abincin titi kamar su suya, ƙosai ko masa yana da ɗanɗano kuma yana sa nishaɗi, amma ina tabbatar da cewa wurin yana da tsafta domin kiyaye lafiya.